Yaya kake son dafa ƙwai? Eh to, ya danganta. Nakan sa shi yayi minti sha biyar a cikin ruwan zafi mai tafarfasa. Yana tafarfasa sosai. Bayan na cire shi, sai in sa shi kuma cikin ruwan sanyi yayin kamun minti uku zuwa biyar haka. Dalili in yakai minti uku zuwa biyar shine bayi yake in kana barewa zai bare ma da kyau a.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, gaskiya sosai ina raba ayyuka. In bama a wurin aikina ba, wato ɗinki kenan. To in naje zan ba ma yarana aiki daban-daban In ce ma wannan yayi abu kaza, wannan yayi abu kaza, wancan yayi abu kaza. Duka rarraba musu, nima sai in zauna inyi wani.

Wane kayan marmari ka fi so? Kayan marmarin da na fi so shine wato apple. Ina matuƙar son apple sosai saboda yakan birge ni kalan yanda yake da zaƙi da ƙanƙanta sai ma aka sashi yayi sanyi.

Wace hannu kake amfani da ita? Hannun da na fi amfani da shi shine hannun dama. Da shi nake rubutu, da shi nake cin abinci, da shi nake matuƙar abubuwa. Saboda ni tan asali na ba dame ne. Na fi jin daɗin yin amfani da hannun dama a komai.

Kuna yin wuta da itace? Eh, mu kan yi amfani da itace sosai ko itace ko gawayi. Amma yanzu al mun fi gane gawayi dalili bai hayaki kuma shi ma yakan yi zafi sosai ya kamma duk abin da kake so kayi da gawayi amma shi be da hayaki.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ni ƙaɗan na iya amfani da kwamfuta. Dalili na kan yi amfani da shi wurin yanar gizo da kallon abubuwa daban daban. Ko kuma in zan yi karatu, na kan yi amfani da kwamfuta, ko kuma in zan duba wasu fina-finai, duk da kwamfuta nake yi.